Yaya kake koyan fasaha sabo? Hanyoyi da yawa gaskiya, amma mafi a hanya mafi ƙarfi da nake amfani da ita shine waya ko kuma wato ainihin laptop. A wannan zamanin akwai wata kalma da ake yawan faɗa. Shine idan baka inganta iliminka ba na fasaha na zamani, za a bar ka a baya. Saboda me? Saboda kusan ace ko wani wunin Allah shine ake ƙirƙiran sabon abu na fasaha da ci gaba a wannan zamanin namu. Indai har kuma kanaso ka kasance kanada amfani kanada matsayi a wurin aikin ka kokuma a fannin da ka ɗauka wa kanka to tabbas yanada kyau ya zamanto kana cikin bincike sannan kuma ya kasance kullum kana cikin inganta sani ta fuskan fasaha. Yanzu kamanni fasaha da ya ɗauke a hali yanzu nake nema in koya kuma in ƙware a kai ita ce AI wato Artificial Intelligence. Sannan kuma inaji na biyu sai muce data analysis. Wannan ba sabuwar fasaha bace amma akwai ci gaba a wannan fasaha in wanda in ba ka koya ba za a bar ka a baya. Saboda haka ba cin mashi AI in na fi mai da hankali a kan shi gaskiya. Ba don komai ba saboda kamar yadda ake yawan faɗa in ba ka koya ba ma kana ji kana ga za ka yi ka rasa aiki. Tunda aka ce ai nan gaba ma su za su ƙwace ayyukan gaba ɗaya amma za su ƙwace ayyukan waƴanda ba su koya amfani da su ba. Ina so in ga kai na kuma cikin waɗanda suke da aikin yi mai kawo wato ainihin sallama mai ɗan ƙwari haka da sauransu. Daga cikin sirrukan samun haka kuma shine zamanto kanada ilimi na fasaha na zamani sabuwa da yake kuma amfaninsu ya ƙunshi wurare da dama, ta fannin likitanci, ta fannin noma, ta fannin ilimi, boko, addini da fanni da yawa gaskiya. Kamanni na fi ƙarfi ta gefen fannin noma saboda abun da na karanta ne a jami'a. Ta fasaha na AI ya kawo mun sauƙi abubuwa da yawa. Misali yanzu bincike na, na project work da ake yi na final year, a bisa taimakon AI sai ya zo mun da sauƙi. Na samu na kammala shi cikin lokaci kaɗan. Bayan nan har na samu nayi na abokanai na makusanta na. Bayan wannan kuma in za'a zo ta gefen amfani da shi wurin sanin, wurin sani da kuma wurin hangen adadin ruwan sama da ke faɗowa, adadin hangen sanda ruwan saman za ta faɗi da sanda ba za ta faɗi ba da dai sauran irin waɗannan abubuwa. Duka wannan hanyoyi ne wanda wannan fasaha ta AI ya sauwaqe mana sani da sauransu. Kuma wannan fasaha in kamar da na faɗa ta waya da kuma ta laptop ina nake koyo. Ina amfani da hanyoyin kamar YouTube. Ina amfani da su kansu Open AI da yake suna da ɗan makaranta da suka buɗe na online inda suke koya wa mutane yan da za ka yi aiki da wato ainihin application na su. Haka zalika akwai, akwai Gemini suma suna da nasu academy, Microsoft suna da shi, Harvard suna da shi sun buɗe. Inaji sukenan IBM daɗe sauransu. Wannan duk manya manyan kampaniwa wanda suke da faɗa a ji da kuma suna daga cikin ƴan gaba gaba wurin ƙirƙiran abu. Dukkanansu ina da wato ainihin courses ɗinsu wanda na sa nake bibiya, nake koyan inda zan inganta nawa ilimin a wannan gaba.